Ina cin abinci da rana a lokacin da na ji ina jin yunwa da rana. Idan na ji ina jin yunwa kamar sha biyu, ɗaya ne, biyu ne ko uku ne nakan ci abinci da rana. Wata sa'an kuma idan na ji bana jin yunwa gaba ɗaya bana cin abinci, bana cin abincin rana sai dai in ci abincin dare. Kuma a gaskiya cin abincin rana yana da matuƙar muhimmanci, dadda wa'ensu ba sa samun dama cin abincin rana. Ba don komai ba saboda wani ba yi da kuɗi ko kuma ba yin da zai iya siyan makanshe abincin rana. Amma yana da muhimmanci mutum ya ci abincin rana. Yana da muhimmanci mutum ya ringa cin kuma abincin rana a kan lokaci. Hakan shi zai gina jikin shi kuma hakan shi zai ƙara mai lafiya. Kuma shi kuma zai samu, eh ya samu ƙarfi na jiki ba tare da ya samu irin, ba tare da ya samu irin tattarewan fata ba ko kuma ba tare da ya tsufa da wuri ba. Cin abinci a kan lokaci sannan kuma cin abinci masu gina jiki, duk wa'inan suna sa mutum ya karko, yana sa mutum ya ji jikin shi akwai ƙarfi, yana sa mutum ya ji babu wata rauni ko kuma wata kasala ta tare da shi. Wata sa'an saboda yanayin yadda nake ciki ko kuma in ce yanayin rayuwa da nake ke fama dudda ba ni kaɗai ba ne waɗansu mutane ma suna fama da irin wannan rayuwa. Wanda zaka zo ka samu abincin safe sai yayi maka wahala. Abincin rana babu sai na dare. To idan ka samu na dare wannan kuma za ka yi kokarin taya za ka iya ka samu na safe. Wata sa'an ma za ka yi waye ga yadda ka safe rana dare ba wanda ya baka ko sisi bayenda zakayi ka samu kuma dole dole sai ka yi wannan abun dabarar nan ta hanyar ƙwace wannan abun ta hanyar ƙwace kome a hannun dole sai ka yi dabara ta hanyar samun maka abincin da zaka ci. Toli sai ka yi dabara da za ka yi idan ka samu makanka abinci da za ka ci. In ba haka ba za ka, za ka rame, na farƙo kenan sannan kuma za ka, za ka shiga cikin damuwa saboda rashi. Sannan kuma talauci zai yi maka lugulugi, zai yi maganinka. To gaskiya abincin rana yana da matuƙar amfani amma ba kowa yake yin sanin abu, amfanin cin abincin rana ba. Wani yana tunanin kawai yana cin abincin rana ne kawai saboda ya ga cewa ya ƙoshi ba shi da wani damuwa. Kuma ba haka ba ne. Abincin rana yana da matuƙar amfani idan kana cin shi. Domin idan har ka gagara cin abincin safe to in ka ga ka ga cin abincin dare to ka yi yunƙurin dole zai ka ci abincin rana. Saboda rashin cin abincin rana zai iya zama maka wata matala kuma again Gaskiya abincin rana yana da matuƙar fa'ida, yana da amfani kuma ni ina jin dadin cin abincin rana saboda, saboda nakan samu ƙarfi a jikina sannan kuma nakan samu lafiya a tattare ni. Amma don lokacin da bani da shi zan shiga cikin wani yanayi, rashi da kuma damuwa amma na san cewa da zan samu abincin rana ba dole in ringa shiga wannan damuwan ba ko kuma in kai damuwa akan wani rashi ko makamancin haka Domin ba kowa bane yake iya fahimtar damuwarka ba. Ba kowa ke iya fahimtar abun da ka ke tare da shi ba. Wani zai iya ganinka cikin yunwa da rana ya ringa tunanin kamar, "Ai kamar ai kawai ba ka son cire kuɗi ne, kana son kashe kuɗi kawai ba ka son cire kuɗi ba kuma ba ka son cin kuɗinka ka zo ka sayo wani abu da shi." Kuma ba shine maganan ba. Idan har mutum zai iya cire kuɗin shi ya ci abinci ko kuma a, a kama shi abinci ya iya cin abinci, ƙa'a wannan ba ƙaramin mutum bane. Haƙiƙa kuma darajarsa ba ƙarami bane. Ina son cin abincin rana sosai saboda yana daga cikin, yana daga cikin ranakun da mutum idan ya ci abinci zai samu ƙarfin jiki.

Eh, ina son karanta littattafai, littattafai masu yawa ma. Ina son karanta littattafai amma kuma saboda rashin kuɗi, ko kuma in ce fama da irin yanayi da muke ciki yanzu, littattafai sun yi matuƙar tsada. Za ka iya samun wanda kake so amma kuɗinka bai kai iya adadin wanda bai kai iya kuɗin da za ka siya ba. Shiyasa da yawa yanzu ban ma cika son karatu ba, ba don kome ba saboda kome ya riga yayi tsada. Amma ina sa ran idan komai ya tafi aka samu sauƙin rayuwa, haka da ya samu daidaituwa na rayuwa, ba komai bane, zan iya kasance mai karanta littattafai ta hanyar siyan littattafai masu yawa. Domin gaskiya littattafai sun yi matuƙar tsada, sai mai kuɗi yake iya siya littattafai. Duk son ka da abu, duk yaddan ka da abu, duk ƙaunan ka da abu, dolen dole sai ka bashi saboda ba kowa yake so ba. Tunda ba kowa yake so ba, ba lallai kai ma ka so ba. Ina matuƙar farin ciki idan ina karanta littattafai. Domin littattafai suna sa-- waɗansu littattafai suna sa nishaɗi, waɗansu littattafai ma har hawaye suke sani, waɗansu littattafai kuma suna sa ni farin ciki. Kowane littafi akwai irin siganta, akwai yanayin irin rubutun da aka yi mata, akwai irin hanyar labaran da aka ba da cikinta, akwai kuma yanayin irin abubuwan da aka yi mata. Wannan shine. Ina matuƙar son karanta littafai sosai amma kuma ba na son karanta littafai waje in ba jikin mutane ba. Ba na son karanta littafai waje wajen mutane ba. Ina son karanta littafai sosai, sosai, sosai. Ina son karanta littattafai. Littattafai na addini ina son karantawa, littattafai na boko ina son karantawa. Wayannan guda biyun nakan so na karanta su. Sannan kuma nakan iya haɗawa da Turanci shi ma yana da matuƙar daɗi. Ni a ko da yaushe duk lokacin da na je ɗauka littafi, nakan duba da main point ne. Menene dalilin da ya sa na buɗe littafin? Kuma ina ne zan buɗe da fahimce inda littafin na yi rusa? Dolen dole sai na san inda ya dosa. Ina son hanyar da zanyi, saina san hanyar da zanyi ya zamo mun mai sauƙi. Wato ta hanyar summary kenan. Littafai dogaye, ko kuma littafan da labaran su ko daɗi babu sukan sa ni bakin ciki ta damuwa. Amma idan na samu littafin da labarin shi nada daɗi, labarin ina sakewa, zan iya jin daɗi ta hanyar tafiya da shi yayin da kinyi so. Haƙiƙanin gaskiya, littafai, littafai, karanta littattafai ba kowa yake iya yi ba. Wani zai iya cewa maka ya fara karanta littafai amma ya gaji ko kuma ya fara karanta littafai amma ya daina. Saboda ba kowa yake iya ɗaukan ɗawainiyan karanta littafai ba. Kuma babu abu mafi, mafi rauni ko kuma hasara kamar ka fara abu sannan kuma ka daina. Gaskiya, karanta littafai ya zama tamkar jini na ne kuma sannan ya zama tamkar abin farin ciki na ne. Domin ina jin daɗi a duk lokacin da nake karanta littattafai. Domin wata sa'a littafai su suke faranta mun rai, su suke nuna mun iya soyayya, su suke nuna mun, sai su, su, su, su, su na fi kasancewa tare, su ne abokanan rayuwata sannan su ne na fi ba ma'imanci a wani lokacin. Domin karanta littattafai yana da matuƙar fa'ida amma ba kowa ya san haka ba. Domin zai ƙara maka ilimi, zai ƙara maka basira, zai ƙara maka tunani idan har kana karanta littafan da za su ƙara maka tunani. Zai ƙara maka yanda za ka iya jagorantan mutane idan kana karanta wanda yake cancanta jagorancin mutane. Kuma zai ƙara maka basira ta hanyan karanta abubuwan da za su ƙara maka basira kamar irin su likitanci, kamar irin su, kamar irin su, irin su, ah, irin su.

Eh ina son horo a wajen aiki, horo kala kala ma. Hakan ma yakan sani wata sa'an sai in ji kamar na bari yin aiki. Amma kuma a wata ɓangare na tunanina sai in ji a'a, gwanda in ci gaba da jajircewa domin duk wanda ke jajircewa to shine mai nasara. Hakan bai sa na gaji ba kuma haka zalika bai sa na sakatance ba. Diddigirin, irin horo da ake ma mutum amma bana jin cewa wai zata zo kai na ba tare da na saisaita komai ba ko kuma ace zata zo a ringa duka na ba tare da na san wanene mutum ba kuma ba tare da wai na san wanene nake zo na buɗe sababba. Domin mafi yawancin abun da ke jawo horo a wajen aiki ba kome bane sai rashin ladabi da kuma rashin bin dokoki. Domin idan har zaka bi doka kuma zaka yi ladabi to ina mai tabbatar maka cewa ba dallai bane a horar da kai ba, ba lallai bane a yi maka wani hukunci da ba ka tunani. Ko za a yi maka hukunci? Watakila sai an ja ka a gefe an yi maka hukunci ko kuma an yi maka nasiha kuma an faɗa maka gaskiyar al'au. Kuma an faɗa maka gaskiyar al'amari. Wannan shine hanya mafi tashewa. Domin gaskiya horo ba kowa yake son horo ba. Akwai wanda idan ka duke shi a bagaden baya zai ringa bakin cikinka saboda ba wanda yake so ka duke shi a jaka. Bai son ka duke shi a gan baya haka zalika bai so ka duke shi a jaka. Bai so ka duke shi a baya haka zalika bai so ma ka duke shi a hannu. Amma wai su, su kan so a duke su a hannu ba sa kuma so su a duke su a jiki. Amma gaskiya abun da na nassani shine idan har kai zaka iya jure duka tabbas zaka iya jure dukan kowace duka ne, kowace duka za'a sauko maka da nufin duka sai ka magance wannan dukan. Sai ka magance, sai ka magance wannan dukan. So nawa ne zaka samu wanda yayi laifi sannan a hore shi? In an horo shi sannan a kwana da shi. So nawa aka samu? Sannan an kwana da shi ba. Ba wai ana nufin cewa arda buɗe shi bane gaba kiɗa'a. Yawan na ɗigi yana cikin hukunci ne, yana cikin hukunci ne. Ace za'a ɗauke ka sannan ba za'a maka duka ba amma za'a saka wani waje wanda sanyi, indai sanyi ne a kunshe sosai yanda zaka horo ba tare da an taɓe ka da bulala ba. Ba tare da an taɓe ka da bulala ba don ma kar ka yi tunani ko an zalunce ka ko kuma don ma kar ka tunani ko an yi maka hukuncin da ba daidai ba. A gaskiya samun horo a wajen aiki ba kowa bane yake iya jurewa ba. Sai wanda yake da hankali, sai wanda yake da tunani, sai wanda yake da basira, sai wanda kuma yake so ya gyara future ɗin shi. Amma idan har aka ce kana, kana horar da kai amma kana iya maida martani ko kuma ana horar da kai kana iya tashi ka nuna kai ma gwarzo ne to wannan zaa samu matsala sannan ba lallai bane ka iya achieving abin da kake so ba. Domin horo da kake gani yana daga cikin ladabi, yana daga cikin ɗani na ladabi. Ka babbanci su da shi da wancan, babbanci shine ka bar wannan yana da waɗansu matakai ne na, na matakai ne na tabbatar da cewa an horar da mutum. Wancan kuwa ba shi da wani mataki ɗin lokacin da gaba ma ka horar da mutum. An taɓa samun wani mutum wanda ya duka wata yarinya, da ya duka wata yarinya har ya kai ga ya ji mata rauni. To zaka dashi ki horar da shi sai ka ce to malam tunda wannan abun da ka yi ba daidai bane a wannan makarantar to mun sallameka. Mun ba ka jan kati, mun sallameka. Babu duka, babu kuma, me sunan shi ma. Babu duka, babu takura. Wannan shine horarwa.

Eh, ni kuwa nake iya amfani da kwamfuta. Domin kwamfuta shine ya zama ke cikin rayuwata a yanzu. Bayan amfani da waya, na iya amfani da kwamfuta domin kwamfuta tana taimaka mun sosai wajen yin waƴansu ayyuka wanda lalle ba lalle waya ya iya yi ba. Ko wani aikin da ma waya zai iya yi amma gwnda ka yi shi kwamfuta ya fi samun natsuwa, an fi samun kwanciyar hankali. Sannan an fi samun, an fi samun kuma kuɗi a cikinta. Domin idan ka yi kwamfuta zai ba ka duk abin da kake so ba kamar waya ba. Shi waya, zaka iya kana amfani da shi, kaji ya fara maka tafiya, a hankali ya fara maka slow ko kuma ya fara nuna wani alamu na, na cewa komi ya cika kan, kan kwamfuta. Amma kwamfuta shi ba shi da wannan abun, shi ba shi da wannan abun, ba shi da wannan abun. Asali zaka amfani da shi cikin aminci, ba ka kada matslan kowa, ba ka kada matsalan komi face cikin farin ciki da cikin aminci. A gaskiya amfani da kwamfuta duk da ba kowa bane yake amfani da kwamfuta amma ni kuma da nake amfani da kwamfuta ina samun ɗa nishaɗi. Sannan kuma ina alfahari da hakan. Domin kwamfuta wata sa'an yakan iya canza rayuwar mutum. Domin ba kome bane zaka ringa tunanin yin shi a waya ba face ka nemi kwamfuta. Ba kome bane zaka ringa tunanin yin shi a cikin waya ba face ka nema kwamfuta. Domin kwamfuta yakan iya maka ayyuka kala kala wanda ba tare da an ɓata lokaci ba. Da zarar in dai Allah yasa ka na da data, ka na da data, kawai abun da zaka yi, za ka haɗa shi kwamfuta ɗinka da wani application ɗin naka. Sai ka ji su ce maka to ka biya kuɗi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, za ka samu kaza. To da haka hakan kuma idan ka yi shi sai kagan ka samu. Da Allah ya taimakeka in dai ba ma yaudara ba ne. Gaskiya kwamfuta yana da mahimmanci amma ba kowa ya san mahimmancinsa ba. Wani zaka iya ba shi kwamfuta na kwana ɗaya amma zaka ga ya riga ya rikitar da kwamfutan, ya lalata kwamfutan, ya la'ananta kwamfutan. Sannan kuma kwamfuta ba kamar amfani da waya bane. Idan kace ko ina za ka ije shi ko ko ina za ka amfani da shi zai zo zaman maka matsala. Domin idan da za a samu screen ta fashe a kwamfuta, ha karamin kuɗi za ka kashe ba kusan dubu arba'in ake magana. To ka ga in dai har ba ka kashe kwamfuta har screen ya fashe canzawa ba karamin wahala bane. Canzawa wani kuɗi kuma za a amsa. Amma waƴansu ba fahimta suke ba suna tunanin kawai ai tun da kwamfuta ne. Kwamfuta kwamfuta ne ba lalle ma iya amfani da shi. Sannan kuma ka ga wannan kwamfutan ba ruwan shi da wani E series, ba ruwan shi da wani ES series, ba shi wani, ba shi da wannan abun. Saboda shi ko da yaushe yana kasancewa ne a kanta baya motsawa. Idan ka ga amfani da waya to ya tabbata cewa kira zai yi ko wani abu daban amma duk yawanci abubuwan da zai yi yana yin shi ne a kwamfuta. Hakan kuma yana faranta mishi rai. Hakan kuma yana sa ya ji daɗi. Domin wani abun ba komai da ɗan adam yake yi ba. Wani abun kuma za ka ga ɗan adam yana iya ƙoƙarta kanshi ya tabbatar ya yi wannan abun. Ina iya amfani da kwamfuta ta hanya kala kala. Ina iya amfani da kwamfuta ta hanya da dama saboda koyon kwamfuta yana da matukar mahimmanci sosai. Koyon kwamfuta in ba ka iya ba, ya matuƙar amfani sosai. Kamani yanzu ina iya kwamfuta. Na iya kwamfuta, na iya danne kwamfuta, na iya yin abubuwa da dama a cikin kwamfuta. Hakan ma abun farin ciki ne a gurina. Haka zalika, hakan ma abin alfahari ne a gurina. Haka zalika abun dogaro ne a gurina. Na iya kwamfuta sosai domin duka inda kaje za'a so a zaɓe ka matsayin wanda ya iya kwamfuta. Ba wanda sai an koya masa ba. Saboda wanda ya iya kwamfuta ba lalle ya iya lalata komai ba. Haka kuma wanda bai iya ba.

Ina zuwa kasuwa wuraren ƙarfe tara zuwa goma. Kuma ina jin daɗin zuwa kasuwa ƙarfe tara zuwa goma. Duk da yana da kyau mutum yace yana fita kasuwa sassafe domin albarkan da ke cikin safiyan nan ya samu ya ɗibi abunda zai ɗiba. Amma wata sa'an, Mu sai rana ya fara fitowa mukan fita kasuwa. Wuraren ƙarfe tara zuwa goma rana ya fara fitowa. Amman lokacin kuwa zamu je kasuwa kuma muje muyi ciniki dai dai gwargwadon abunda muka samu, mu dawo gida kuma. Hakan kuma yana faranta mana rai. Ina jin daɗin hakan ba tare da na shiga wani damuwa ba saboda dai da gwargwadon abunda kayi ciniki a kai shine rabonka. Dai dai abunda ka samu shine rabonka. Kamar yanda abun da baka samu ba to wannan ba rabonka ba ne. Ko da ace zan zo na ba kasuwa ba tare da naje kasuwa ba in dai da dabbona zan samu. Idan ba kuma rabona to ko na je kasuwan ba lallai in samu ba. A gaskiya zuwa kasuwa kuma yana da mahimmanci sosai. Ina jin daɗin zuwa kasuwa saboda hakan yana nuna dogaro a kai. Ba wai zan dogara akan wani ba. Akan sai mun kaza, sai mun kaza, sai mun kaza. Bayan kuma nasan cewa ina da ƙafa, ina da hannun da zan iya zuwa kasuwa. Mani maharar dakina wakan nan. Ina jin daɗi. Kuma idan naje kasuwa wani sa'a, idan zan dawo nakan siya wa 'yansu abubuwa wanda idan na siya na iya je na dinga ci ko kuma na ba ma 'yan uwana a matsayin kyauta. Zuwa kasuwa yana da mahimmanci sosai. Dukda kasuwancin sai ka iya kasuwancin. In baka iya kasuwanci ba, ba wani yanda kasuwa za ta yi maka kyau. Saboda wata sa'an kana iya kasancewa cikin kasuwa amma bakasan yanda zaka yi kasayarda kaza da ka za ba. Bakasan yanda zaka sarrafa kaza da ka za ba. Wata sa'a ma idan ka samu wani yaron aiki da ya kasance shi ya mafi ka ilimi, ya fi ka sanin komai game da kasuwa sai kaga kamar ana yaudarar ka ne. Zai ce ka gama kamar ana cutar ka ne saboda kuɗin da zai je maka da abubuwan da zai yi sai kaga gani kamar yayi kaɗan. Hakika kasuwa yana da matukar albarka ga wanda ya san albarkan da ke cikin kasuwa. Amma sai dai mafi yawanci bamu san albarkan da ke cikin kasuwa ba. Muna tunanin cewa ko ba komai, dorin dorin ka Allah sai ka ba ko ba komai. Ko kana gida ne zaka iya samun har da yake. Kuma idan kaje kasuwa yau, gobe jibi kaje kasuwa gaba baka samu komai ba. To sai kaji zuciyan ka yana ba ka kaman. Ina ma da ace ka bar gurin nanka koma wani waje. Sannan kuma kasan inda zaka koma ɗin zaka samu ko bazaka samu ba bakasani ba. Wannan shine irin rayuwan da muke fuskanta wanda makan sorin, mukan yi sorin, mukan yi sorin yanke hukunci na cewa bazamu iya kazaba. Alhalin kuma idan da zamu zo na mu tantance zamu iya wannan abun. Kasuwa, zuwa kasuwa yana da mahimmanci ma duk wanda ke zuwa kasuwa zai fahimci mahimmancin da ke cikin kasuwa. Domin ba kowa ba ne ya san mahimmancinsa ba. A yau za ka iya zuwa kace bari kaje kasuwa, kaje siyayya da 'yar uwarka ko yaronka ko matarka kawai saboda ku je ku siyayya. Ku yi abin da ya kamata ku je ku siya abunda za ku yi ko kuma ku je ku siya abunda kuke so ku dawo. To a wannan zuwa kasuwa nawa za ka iya haduwa da mutumin da baka tsammani ba. Mutumin da baka tunanin ma za ka haɗu da shi sannan kuma ya maka alkhairin da ma baka tunani. Wannan yana cikin albarkan zuwa kasuwa. Sannan baya dace wa mutum in dai da lafiyarsa da komina sa sai bar matan sa ta je ta siyo cefani kuma ya bar matan sa taje ta je kasuwa taje ta siyo abu bayan kuma yana da ikon da zai raka ta. Hakika nin gaskiya idan kana da damar da zaka iya raka matan ka ko wani naka zuwa kasuwa yana da kyau ka raka mutum zuwa kasuwa. Ina fita kasuwa akan lokaci a guri na ke nan. Dukda a gurin wani su zai iya zama ba akan lokaci ba amma ina fita kasuwa ne ƙarfe tara zuwa goma a lokacin ne nake.

Eh, ina jurewa barkono mai yaji amma ba sosai ba. Saboda idan ya yi yawa, gaskiya ba na iya jurewa. Barkono mai yaji yana da amfani a wani wajen, sannan kuma, ɗan wajen kuma ba shi da amfani. Duk wanda yake cin barkono da yawa, gaskiya mafi yawanci zaka ga basu na kama shi. Sanye wanda yake cin barkono kuma yakan iya shan magani to wannan ya tsira. Amma indai ba haka ba, duk wanda zai ringa shan barkono to ba lallai ya iya jurewa ba. Ko da ya jure mataba, ko da ya jure ma barkono to ya ringa shan magani. Saboda idan bai shan magani, za ta zama masa illa. Ni nakan sha barkono, nakan sa yaji a cikin abinci amma ba sosai ba. Amma ina sa sosai yakan ya tayi min da hankali ko kuma ya sa na fara tari ko kuma har ya-- jamu yin su suka ma tattauna ni saboda na amfani da shi da yawa. Daga ciki akwai basir. Kaga yana kawo mini basir. Idan na amfani da barkono sosai, yana kawo mini basir. Yana kawo mini basir, duk da ba basir, zalla ba nasan akwai wasu kuma da ke jawo wa. Amma abin da na sani kawai shine yakan janyo basir. Kasancewa kana amfani da barkono, dole sai ka kiyaye waɗannan abubuwan. Dole sai ka kula da dukkan waɗannan abubuwan, domin kula da lafiyarka, domin kiyaye lafiyarka, domin kuma bawa lafiyarka kariya. Saboda a wannan lokacin ba kowa bane ya damu da lafiyar da kisa. Shi dai abin da zai samu, ya samu kawai. Abin da ba zai samu ba, shi kenan ya wuce. Mafi yawanci kuma ba su damu da lafiyarsu ba. Waɗansu su ba su damu da lafiyarsu ba saboda suna tunanin cewa, "ai, barkono yana daɗi kuma idan ban sa a abinci ba, ba za ta yi daɗi ba. Don haka sai na amfani da barkono kaza, kaza." bayan kuma a cikin abincin fa an sa barkono ba, ba a sa bana an sa. Amma saboda yana tunanin bai ishe shi ba, sai ya nemi ya ƙara. Hakan kuma ba ƙaramin illa bane. Illan bazata taso a lokaci guda ba, sai ya kai wani matsayi ne sannan illan zai ringa damunsa. Wannan shi ya sa a shawarce bai kamata mutum ya ringa shan barkono da yawa ba. Ballatana ma aka ce gashi yana wajen aiki kaza sannan haka ba shi wannan lambar aikin nan aka ce to, "gashi ka zo ka ringa fara aiki a waje kaza." To idan kana shan barkono fa, na farko gudu ba za ta yiwu ma ba. Ba za ka iya gudu ba. Idan ka gudu zuciyan ka zai ringa ɗan-- zuciyan ka zai ringa bugawa saboda ba ma zallan bugan zuciya ba. Zai kasance ƙarancin ka zai ringa maka zafi. Shi kuma gudu yana amfani da, ah, yana amfani da, yana amfani da kamar, kamar in ce iska ne. Yana amfani, yana-- gudu, gudu yana amfani da wannan ne na'urar iska ke nan za a ce. Saboda shi kake fitarwa, kana shaƙan iska kuma kana fitar da iska. To idan aka ce ka sha yaji kuma kana gudu to zaka ji ƙirjin ka yana maka zafi. Badda basu da kisa zai sa ƙirjin ka ringa maka zafi har ya iya jawo maka wani lalura ma kamansu, halsa da sauran su. Gaskiya cin barkono ba a ce bayi da kyau ba. Yana da kyau ka ringa ci amma ba sosai ba. Ni kuma nakan iya jure cin barkono, duk da ba kowa bane yake iya jure cin barkono. Ni ina iya jure barkono amma ban yarda in sa da yawa ba. Ban yarda in sa barkono da yawa ba saboda na san zai iya mun illa a kowane lokaci. Eh, na san zai iya mun illa a kowane lokaci. Domin amfani da barkono yana da matuƙar amfani amma ba kowa ya sani ba. Duk da wasu basa son shan barkono. Amma ni ina.

Yana daga cikin abin da nake so in canza a wajen aiki, shine zuwa latti. Idan na samu dama sai na canza zuwa wurin aiki a latti. Domin da yawan mutane lokacin da aka ce su zo ba a lokacin su ke zuwa ba sai sun ƙara lokuta ba sa san zuwa kan lokaci. Bayan kuma sun san cewa ga lokacin da ake zuwa nan, ga lokacin da ake fara aiki nan amma ba za su zo da wuri ba sai za a fara aiki zaka gan su sun fara zuwa. Wannan abin yana matuƙar ɓata mun rai. Yana daga cikin abun da ya cancanta na iya canzawa a wurin aiki. Sannan kuma idan na samu dama zan so na canza yanayin aikin sababbin ma'aikata. Saboda wa'insu sababbin ma'aikata ba sa ɗaukar aiki da muhimmanci. Su na ganin cewa ai aikin da ake ba su aiki ne mai wuya to taya mutum zai iya ƙwarewa. Kuma bayan kuma ba su mai da hankali ba taya za su ƙware. Idan sun mai da hankali na son cewa za su ƙware amma ba sa mai da hankali balle ta na a ce su ƙware. Yana daga cikin abun da ina so in canza a wurin aiki. Idan har zan samu dama sai na canza hakan a wajen aiki. Sannan kuma ina so idan sun samu dama in canza, in canza zuwa da waya wurin aiki. Ina so mutane su daina zuwa da waya. Koma zaka zo da waya ya kasance na kira ne zalla amma ba ka ringa danna waya kana aiki ba. Domin zai kasance, zai kasance kamar hankalin ka yana wurare guda biyu ne. Inda ya kamata ka yi ka mai da hankali ba nan kake mai da hankali ba sai ka koma kan wani ɓangare daban. Idan kana danna waya kana kuma aiki to tayaya za ka mai da hankali akan guda ɗaya? Zai kasance dukkaninsu guda biyu ka maida hankali akan su amma guda ɗaya zai fi wani guda ɗaya. Ko dai ka fi mai da hankali akan waya fiye da wajen aikin ka ko dai ka mai da hankali a wajen aiki fiye da waya. To amma gwanda mutum ya ce ya mai da hankali, ah, sosai fiye da kan waya ya fi. Amma kuma hakan ba ya yiwuwa saboda waya zai iya ɗauka maka hankalin da ba ka tsammani. Zai iya ɗauka maka hankalin da ba ma za ka yi tunani game da aikin da ka ke yi ba. Wannan yana daga cikin abun da zan so a ce na canza idan har zan samu damar hakan. Zan iya, zan so a ce na canza wa'innan a wurin aiki kamar yadda na faɗa zuwa latti. Ina so na samu dama. Idan har zan samu dama zan canza shi. Sannan kuma da, da, da kuma sabon ma'aikata wanda ya kasance ba sa son yin aiki. Su ma karan kansu idan zan samu dama zan jawo hankula su na yi musu bayani game da aikin nan na kuma ba su shawara kan cewa duk yadda za a yi ka yi aiki, ka yi aiki tuƙuru to wallahi Allah ba zai taɓa ba ka kunya ba. Za ka yi aiki tuƙuru kuma za ka samu abun da kake so. Idan ka yi aiki tuƙuru to anan ne za ka samu abun da kake so. Idan kuma ka yi aikin lalaci to tofa ba lallai ka samu abun da kake so ba. Sannan kuma danna waya. Na ga danna waya yana daga cikin abu mai babban iilla. Yana daga cikin abun da ya kamata a ce shi ne ma farko wanda ya kamata in canza idan na samu dama a wajen aiki. Saboda danna waya yana ɗaukan hankali ne gabaki ɗaya. Yana ɗaukan hankali ne ya mantar da me danna waya aikinsa. Sannan kuma ya ringa cin masa lokaci. Waya yana da matuƙar illa. Mutane ne basa amfani da shi yanda ya kamata saboda waya indai muka amfani da shi yanda ya kamata ba zai yi maka illa ko ya ɓata maka lokaci ko kuma mene ne ya sa ka rasa wani abu daga cikin abun da ya kamata ka samu.

Kalman sirri gaskiya abu ne mai girma ko a Musulunci. Domin duk wanda ya baka sirri kamar ya baka amana ne. Sannan kuma da za ka faɗa ma wani sirrin, da aka faɗan maka, to haka na nuna ka ci amana ne. A gaskiya, yan da nake iya kiyaye kalmar sirri, na kan ɗauke shi ne a matsayin amana. Na kan ɗauke shi a matsayin amana, wanda ba zan so na cin amanan ba. Domin idan na ci, dole ni ma za'a ci amanan ta wa. Kalman sirri abu ne, me matuƙar girma. Duk wanda ya baka kalman sirri, kaman ya yadda da kai ne. Duk wanda ya baka wata sirri, kaman ya aminta da kai. Ɗari bisa ɗari, ya aminta da kai, yanda ba zai iya ba ma kowa ba. Idan aka ce sirri fa, kamar a ce, wane zo na ba ka wani labari kaza, kaza, kaza. A cikin ku biyar ko shida, sai in zaro mutum ɗaya daga ciki. Sannan mu ɗan je wani waje. Idan mun je wani waje, sai in ɗan yi mishi bayani. In ce mai kaza, kaza, kaza. Ko in faɗa mashi wani abu na sirri kaza kaza. Me yasa da na jawo shi cikin mutanen? Saboda ba na so kowa ya ji saboda sirri ne. To wannan sirrin kuma da a ce zai yi fita, kuma bayan na san cewa ban faɗa ma kowa ba in bashi ba, to hakan ya nuna shi maci amana ne. Ba zan so in ƙara bashi kalmar sirri ba. Gaskiya ni ina matuƙar kiyaye kalman sirri. Domin kalman sirri abu ne wanda ba, ba a ƙoƙarin toye wa. Idan ka yin ƙurin toye ta, to kai ma wata rana za ka ba ma wani, wani kalman sirri. Wata rana za ka ba wani sirri abu naka, kai ma a toye naka. A toye shi. Gaskiya kalman sirri, ina ɗaukan shi abu ne mai girma. Abu ne kuma da ba zan iya, ba zan iya faɗa ma wani ba. Domin idan aka baka sirri ka faɗa ma wani, a gaskiya ba kawai ka ci amanansa ba, hatta zaluntan ta ka yi. Hatta zalun san sa ka yi. Saboda idan kana so, ka faɗa ma wani sirrin abin da ya faɗa maka, to fa sai ka je ka nemi umarnin sa. In dai har ba kaje ka nemi umarnin sa ba, to hakan na nuna cewa ka ci amanansa. Ka ci amanar sa a bayan, a bayansa. Ka ci amanansa a bayan idonsa. Saboda abu ne da bai baka umarnin ka faɗa ma wani ba. Abu ne da bai baka umarnin ka gaya ma ko da mutum ɗaya ya tilo ba. Da a ce za'a ji a gurin wani, to ko shakka babu ya san daga gare ka ya zo. Daga wannan lokacin kuma ba zai ƙaara yadda da kai ba. Ba zai ƙara ba ka amana ba. Ba zai ƙaara ba ka wani abu na sirri ba. Gaskiya kalman sirri, ina ɗaukansa abu mai girma sosai, wanda bana wasa da shi sosai. Bana wasa da shi saboda ina ɗauke shi ne abu ne mai matuƙar daraja. Domin duk wanda zai baka sirri to ya baka dukkan yaddansa ne. Duk wata yadda nasa ya baka. Wannan ita ce kalman sirri. Wanda kuma da yawan mutane basa kiyaye kalman sirri. Suna ɗaukan shi kamar, zance ne kawai, ko kuma wani abu ne dai kawai, da ai ba komai ba ne, inna faɗa. Haka wasu su suke ɗauka. Idan na gaya maka wani abu na sirri, idan na faɗan ma wani ai ba komai ba ne. Haka wasu suke ɗauka. Amma ba su san cewa wani abu ne kamar amana ba ne. Ba su fahimci cewa abu ne kamar amana ne. Kamar amana ne, wanda idan, idan kai ka kuskura ka faɗa ma wani ka ci amanansa. Hakika ka ci amanansa. Kalman sirri abu ne mai matuƙar girma. Kuma da yawan mutane ba su ɗauke shi da wani, da yawan wasu mutane ba su ɗauke shi akan wani abu ne mai daraja ba. Abu ne mai girma ba. Abu ne mai, mai, abu ne mai matuƙar, abu ne wanda za'a ce ba'a so mutum ya ƙoƙarin cin amana akan shi. Gaskiya mu a Musulunce muna ɗaukan kalman sirri, akan abu ne mai girma, wanda ba ma so mu toya shi, ko da sau ɗaya, ba ma so mu toya.